Akwai farashin babur nan da idan ka gaya wa yaro na yanzu yadda ake sayar da shi a da kace dubu sittin a iyalin lokacin mu, kamar yadda a da idan magabatanmu sun ce mana ana sayar da babur irin Road Master a naira ɗari sai mu yi ta mamaki a lokacin mu yana dubu sittin zuwa sittin da biyar. To haka muma a yanzu wannan dubu sittin ko sittin da biyar idan ka gaya wa wani yaro zai yi ta mamaki saboda yanzu ta nenka sama da sau ashirin. Nan da yanzu ana sayar wa miliyan ɗaya, miliyan ɗaya da rabi. To haka zasuji mamaki yadda abin ya zama a yanzu.

Eh ni yadda nake amfani da wayana nakan ɗauke ta na duba saƙonni kamar bayan awa ɗaya saboda nakan yin ayyukan online wanda na freelancing wanda za'a iya turo ta email sannan kuma nakan yi harkokin kasuwanci wanda za'a iya turo muku. Ai mun magana da kafofin sada zumunta da nake amfani dasu, haka yakansa na danna duba lokaci-lokaci.

Iyo, akogi wani wasanni ne ko kuma wanda muka yi shi yayin da muke yarinta. Mukan shirya mu je kogi mafi kusa da mu kuma yin wanka da wasannin da ake a cikin ruwa, wanda ni a gida a lokacin ma ba a so mu je saboda gudun halaka. In naje akan mun faɗa, amma duk dahaka muka yi sace jiki mu je domin ni.

Eh ina sanya tunatarwa don ayuka, musamman in ina da wani aiki mai mahimmanci da zan aiwatar a wani lokaci. To na kan saita na'urar sanarwa domin da wannan lokacin ya kai ta tunarsa dani ya gaya min kuma hakan yana da mahimmanci a gareni. Ina jin daɗin hakan sosai.

Yanada matuƙar mahimmanci da bada nishaɗi domin di yadda zan kalli kwalla a gida bana jin nishaɗin ta kaman yadda zan kalle ta acikin kayan kallon anguwan mu saboda yadda muke tattare ko zaune tare da sauran 'yan adawa' yan wasu club club ɗin, ana yi ana dariya ana wasa ana raha.

Eh rubutun yana bayyana daidai sai dai wasu ɗan wajajen ka za kan ka kuskure musamman kai ni da nake cikakken bahaushe wanda iyaye a gaba da baya duk Hausawa ne. To dole akwai yanayin kuskure a waje daddaiku da zaka gani amma kusan kaso tamanin zuwa casa'in duk ana yin shi akan dai dai wanda kuma ko jarabawa ce zakayi ka samu wanna ai ka yi nasara.

Gaskiya akwai wani abinci da na ci a inda zanyi tafiya ko kuma nace yayin da nayi tafiya a zuwa Nijar. Abincin nan na ji daɗin shi saboda wani nama ne kamar aka nika shi kuma aka soya wani ƙwai da ake yi, wanda aka yanka shi wani dogayen nan, da ƙwan nan da naman nan da aka tsaya ka saya ka zuba shi. Aka samu ganye da kuma mayonnaise aka sa a ci. Gaskiya wannan abincin na ji daɗin shi matuƙa gaskiya har yanzu in na tuna wannan lokacin, nakan ji daɗi a raina kuma nakan so in samu kalar wannan abinci.

Wurin aikin mu yana da al'umma sosai, daidai kwargwado sannan kuma waje ne da ake harkar siya da siyarwa da kuma gyara, gyare-gyare de kuma waje ne da ke haɗa al'umma kala kala daga ƙasasa daban-daban na garuruwa da kuma unguwanni.

Eh, idan baƙo ya zo gare ka to bayan kun gaisa, kun tsauna, kun ci abinci, za ku tunga tattauna rayuwa. Kuma za ka dinga gaya mai irin yanayin rayuwa yadda take kasancewa a yanzu. Daddashi ma zai gaya ma irin nasa ƙalubalen da kuma yadda yake fuskantar rayuwa a yau. Wanda kuma hakan ƙara juna sani ne ba zai zamanto wani abin aibu ba.

Aikin, aikin da nake yi a rana nakan iya ɗauka kusan aikin awa takwas a zuwa goma, matin da idan aka fara aiki, tun kana misalin ƙarfe tara a na safe, za ka ce goma, sha ɗaya, sha biyu, ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu, ƙarfe uku, ƙarfe huɗu. Tun daga huɗu zuwa biyar, har ƙarfe shida ana kaiwa wani lokacin ana aiki ya danganta dai da yanayin aikin da ka fara da kuma kwantan aikin da ka samu.

Gaskiya duk wanda muka yi rayuwa da shi aƙalla musamman rayuwar makaranta ko dakuwa tun daga firamari indai na gan shi sai na san, na san shi kuma sai na gane shi. Sai dai wani lokacin in manta suna, kuma ta inda gaskiya nafi gane nafi saurin gane mutum daga fuska ne domin jiki akan iya yin ƙiba, a canza ko kuma wata lalura a rame amma fuskarka indai har nasan ka kuma nasan ka ba na sha'afa ko na manta yadda, yadda fuskar mutum take. Indai mun yi rayuwar makaranta domin akwai wanda muke yin makara, muka yi makaranta da su sama da shekaru kusan ashirin ba mu haɗu da su ba. Kuma katsam mu haɗu a cikin kasuwa ko wannan. Ko dai na manta sunanka zan ta kalla ka in ta tunanin ni a ina na san wannan kuwa. To cikin hukuncin Allah ina nitse ina tunanin sai kuma in tuna wannan ayi makaranta kaza mukai da shi ko kuma wasa muka yi da shi tare muka taso muna yara sai na tuna.

Gaskiya ina son gidan abincin da ake samu kalan abinciccika irin na gargajiya naman Hausa. Ba wanda kawai irin abincin da ake samu aka ga cewa kala abinci ne irin na waje ko kuma na karya. Domin wani lokacin kala abincin na gargajiya irin tuwon dawa da miyar kuɓewa, irin su dambu, irin su sinasir, alkubus, kuskus da sauran su, irin wa'annan abincin sukan daɗa ƙayatar da gidan cin abinci. Fiye da a ce sai dai ka samu irin su fruit salad da irin su, ah, jollof rice da sauran su. So gaskiya na fi son kala gidan abincin da za a iya samu komai kala abinci na gargajiya.

Gasiya, hawan sallah da daɓan sallah biki ne wanda yake ƙayatarwa. Matuka da gaske wanda akanyi hawa. A ƙalla biyar ko sama da biyar, tun daga awar sallah, hawan nasara, hawan daushe, hawan fanisau da sauransu. Haka duk rana akwai kalan hawan da za a yi da kuma kalan fitar da za a yi da kuma in an fita wuraren da za aje. A yi gaishe gaishe a na yin biki da yake ƙayatarwa sosai wanda daga wasu ƙasashen ma zuwa ake domin ai kallon wannan biki.

To gaskiya babban kasuwan dana taɓa zuwa itace zan iya cewa akwai kasuwar ah kayan abinci wanda ake kusan ikirarin babu kamar ta, ah, West Africa ma ake magana. Ita ce kasuwar dawanau, ita wannan kasuwa, kasuwa ce ta kwas tsare da kayayyakin abinci kala-kala da duk wasu kalolin tsare, tun daga kan masara, dawa, shinkafa, wake, waken suya mai wa, gyaɗa, ƙaya, ya'yan tafasa, ya'yan tafarnuwa da duk wani nau'in kala ma. Wasu sit sit da zaka gani da wasu ƴaƴan itace wannan kasuwa ta ƙware sosai wajen irin wannan abubuwa.

Eh, tabbas ni yanayin zuwa wuraren aiki na ban cika yin latti ba. Sankwar da zan yi latti sai akwai dalili kuma na kan iya sanarwa. Amma duk inda ƙarfe tara zuwa goma tayi ina wajen aiki bana, duk mu bana da yadda in wuce ƙarfe goma kafin in je wajen aiki.

Tabbas, a nakan iya kwance ɗauri da za a yi ko da kowane iri ne haka. Zalika nakan iya ɗaure, yin ɗauri ko wane irin kwale ko zargi, ko wane kala da sauransu. Amma akwai kala yanayin ɗaurin da za a yi. Zaku ɓoye wannan ko da kai kayi shi wani lokacin sai da a sa a yanke.